Yunifom riga ne wanda akan sanya shi a makarantu, wurin aiki da dai sauransu. Ni a tsarin aikina ba ma sa yunifom saboda aiki ne na public servant. Duk da wasu public servant ɗin ma suna sa yunifom. Amma mu da yake aiki ne aiki na jarida to ba ma sa yunifom a wurin aiki. Don haka, aa, yunifom sai a makaranta ko masu aikin asibiti ko masu aikin jami'an tsaro kamar 'yan sanda, sojoji, ah, da dai sauran jami'an tsaro. A wannan ƙasa tamu su ne waɗanda suke saka yunifom. Amma, ah, aikina na 'yan jarida ba ma sa yunifom. Don haka ba na sa.

Abokantaka yana nufin makusanci ko aminnan taka. Wannan abu ne wanda yarda ne, wanda ka yarda da shi, ka aminta da shi, ka ke son mu'amala da shi. Shi ne ka ke ba shi wannan muhimmanci ko ka ke mu'amala da shi a matsayin abokantaka. Mafi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne riƙon gaskiya da amana. Wanda zai riƙe maka amana zai kuma kiyaye dukkan wani ɓacen ranka, kai ma za ka kiyaye dukkan wannan ɓacen ransa. Abokantaka ko aboki mutum ne wanda ka yarda da shi, za ka ba shi sirrinka, dukkan wasu sirrika-sirrikanka ko sirrinka za ka dinga a mu'amala da shi, ka faɗa mashi nashi, ya faɗa maka naka. Domin me? Ka yarda da shi, ka aminta da shi. Don haka, zaka ɗauke shi a matsayin abokinka, ka ɗauke a matsayin abokantaka, kuma ka-ka ba shi muhimmanci a cikin abokanai. Domin ba mamaki kana da abokanai da yawa. To, mafi muhimmanci dai shi ne, ah riƙon amana, da gaskiya, da kuma duk inda, ba ka, zai iya tsaya maka. Du wata shawara, zai zamana cewa da shi za ka yi, kuma zai ba ka shawara mai kyau, kai ma za ka ba shi shawara mai kyau. Wannan ita ce mafi muhimmanci a cikin abokantaka.

Kasuwanci abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwa kuma dole ne ka mutunta abokan cinikayanka. Domin su abokan cinikayya, in babu su babu cinikinka ko kuma babu kasuwarka. To dole ne za ka yi magana da abokanan kasuwancinka cikin mutuntawa da kuma karramawa. Duk wanda ya zo siyayya wurinka dole za ka ba shi muhimmanci saboda me? Ko ba komai ya zo, ah, siyan abunka to dole ne yana da muhimmanci a wurinka. A don haka, ah, ina magana da abokan cinikina cikin mutuntawa da kuma girmama su saboda, ah, sun kasance wasu zance masu taimako a kasuwancina domin idan babu su kasuwancin ma ba zai tafi ba. A don haka ne in zan yi magana da su, zan yi magana da su cikin girmamawa. Babu fada, babu faɗar maganar da rai zai ɓaci domin me? Don aka ji daɗin kasuwanci da kai to shine gobe za a dawo a yi maka ciniki. In ba amma in kuma ka yi saɓanin haka to abokan cinikinka in ya zama na kana da faɗa ba ka mutunta su to babu yadda za a yi zo sayi kayanka. A don haka ina magana da abokan cinikina cikin mutuntawa da kuma karramawa da girmamawa.

Ƙwayar cuta abu ne wanda yake cutar da dukkan wani abu wanda ya mua'amala da shi. To waya ma tana da nata abin da ake cewa virus. Tabbas ina kare wayana daga ƙwayar cuta ta waya, inda nakan sanya abubuwan da zai goge mun abubuwan da zai iya zama mini ehm masala ko cutar da wayata ko yazama ƙwayar cuta a wayata. Dan haka ina kare wayata daga ƙwayar cuta. Saboda idan ban yi haka ba to wayar zai zama a kowane lokaci cikin matsala ko yadinga zafi ko yadinga rikewa. Shi yasa nake ƙoƙari in ga cewa na kare wayata daga dukkan irin wannan abu. Ina kare wayata daga ƙwayar cuta.

Iyo abu ne wanda ake yin shi a cikin ruwa. Tabbas, duk wani, ah, iyo sai a cikin ruwa ko kogi mai tafiya ko kogi da ke tsaye ko kuma kogi na musamman wanda aka tanada ko a rafi ne ko a manyan rafuka. Ina iya yin iyo sosai. Nakan yi, ah, ah, ruwa na musamman da aka tanade shi a wuri ɗaya wato swimming pool. Ina shiga na yi iyo musamman idan lokacin zafi nakan je na yi iyo saboda ɗan sanye ya kai na. Saboda idan zafi ta yi zafi to dole in ka shiga cikin kayi wanka to za ka je ka kaɗan samu nisa'ida. Kuma nakan je na tafi ƙauye ko nakan shiga rafi ko koginsu na yi iyo. Ah, a ƙasa rima na fi a ƙauye saboda a can ma na koya. Lokacin tun daga yarinta in muka je ƙauye muna zuwa mu shiga ruwa muyi iyo da iyon sama da iyon ƙasa wato nutso kenan. Na iya iyo na yi nutso, na iya iyo a sama, na iya tsayuwar wawa a iyo. Gasunan dai da dama na iya wasannin ina yin iyo. Dan haka na iya iyo sosai.

Layi kala kala ne. Akwai layi wanda za ka je ka jira ba ma banki a asibiti. Akwai layi na lokacin zaɓe in da za ku bi layi. Akwai layi da za ka je na siyan wani abu ko a shago ko a kanti ko a wani wuri. To ni yadda nake jira a layi shine in na zo na kan tambaya a banki waye na ƙarshe sai in bi layi daga shi na san sai ni. In ma na je, ahhh, zaɓe ne na kan tambaya waye na ƙarshe sai in bi. To ina jira a layi a hankali, a hankali har ya zo kaina. Ba na wuce wani waye na riga shi ko in kalla na girme shi in shiga gabanshi ko na yi wani wuri-wuri na zagaya na zama na farko don a yi a sallame ni. In na zo, in ina so a min da wuri-wuri sai in fito da wuri in zama a farko farko a layi domin a yi da ni. In kuma na ga nayi latti na ga layin yana da tsawo ba zan iya jira ba sai in tafi. In kuma zan iya jira ko nine na ƙarshe zan tafi a hankali saboda Hausawa sun ce sannan sannu kwana nesa in ka bi a hankali har layi zai zo kanka. Wani Hausa ma aka ce wai kamar, ahhh, layin niƙa ne in dai layi na ja to a hankali zai zo kanka. Haka ko gidan mai na je shan mai in ana layi sosai na kan bi. Wani zuben ma a layin mai sai na yi kwana biyu, kwana uku in ana wahalan mai. A hankali, a hankali har ya zo kaina in sha mai na wuce wata. Yadda nake jira ke nan a layi.

To kammala aiki ya danganta, saboda aiki kala kala ne. Akwai aikin gona da nake yi, akwai aikin da nake yi na wurin aikina, akwai aikin gida wanda nake yi. To dukkanin dai wani aiki nake, eh da nake yi, nakan kammala shi a lokacin yadda ya zo mun. In ya zo mun ne, na iya gama shi zan kammala shi, in rufe shi, in san na gama shi. Misali aikin gona na je zuba taki zan tabbatar da na gama zuba taki gaba ɗaya. In shuka ne an gama shuka gaba ɗaya a lokacin ka ga na kammala aikina. In noma ne ma zan tabbatar da an gama min noman ara a lokaci guda. To haka nake kammala aikina na, a wa'incan aikace aikace. Haka gida ne in wanke ne zan tabbatar da na kammala aikin, na gama shi gaba ɗaya cikin natsuwa. Haka idan aikina ne a ofis, nakan kammala aikina a lokacin a cikin natsuwa ne. In tsaya in tabbatar da komai nawa nayi shi da tsafta cikin natsuwa ba tare da wata matsala ba. Inda na ga akwai wata matsala zan gyara yadda nake kammala aikace aikace na yake nan.

Hayaniya toh hayaniya dai abu ne wadda da dama a kasuwa, a unguwanni ma, tunda akwai hayaniya da za ka ji na ƙaran babura ne. Akwai hayaniya na mutane ko misali wurin kallon ƙwallo ko filin ƙwallo, zahaga akwai hayaniya a wurin. Kasuwa ma akwai hayaniya. Wani taro na siyasa ko taron biki hayaniyan za ka ji suna da yawa. A gaskiya niyya hayaniya ina jin shi hayaniya yana damuna in hayaniya tayi yawa. Amma idan hayaniya ɗin daidai ne bai cika damuna ba amma hayaniya in yayi yawa na kan ji hayaniya ya dame ni sosai. Saboda za ka ji hakkan ka yana amsa wa magana ma sai ta gagare ka jin abin da ake faɗi. Ko kai ka ji so ka yi magana ba za ka iya ba, musamman a kira ka a waya za ka ga cewa ba ka iya amsa waya. A dan haka hayaniya ne yana damuna.

Koke-koke ko ƙorafe-ƙorafe abu ne wanda akasari matsala ne yake kawo shi. Idan da wata matsala, zaga mutane suna da ƙorafe-ƙorafe ko suna kawo koke-koke, to da dama dai ni de nakan magance koke-koken mutane ta sauraron duka ɓarayin biyun da kuma matsalar da ta haifar da shi. To don haka, ta haka ne nake bi in magance koke-koken nasu. In saurari wannan, in ji matsalar da kuma mafita, in ba da shawara. In saurari wannan, in ji, eh, koke-koken nashi da kuma mafitar da zanyi, in ba shi shawara in na faɗa ne. In kuma koke-koke ne na neman wasu abubuwa da ake yi, in na saurara, ina da daman da zan iya bada tallafi in bayar. In ban da daman da zan iya bada tallafi, in ba da shawara ko kuma in bada haƙuri a kan wannan matsalar da aka kawo koke-koke a kai. To, ta hanyar da ni nakan bi ke nan domin magance dukkanin wani koke-koke. Saboda idan ba ka saurari ɓangare biyu ba ko ba ka saurari mutum ba, ba za ka san menene matsalar ba ko wane koke-koke yake da shi wadda ya kawo domin yana buƙatar ko shawara ko mafita ko tallafi ko taimako a kan wannan koke-koken. To, sai ka saurara sannan za ka sani. To, ni hanyar da nake bi ke nan domin magance dukkanin wani koke-koke da aka kawo mun.

To saboda sabo, wutar lantarki na da matuƙar muhimmanci musamman a wannan lokaci da muka tsinci kanmu. Idan babu wutar lantarki gaba ɗaya mutum zai ji babu daɗi. Saboda dukkanin wasu abubuwa da yake amfani da su misali waya, kwamfuta, talabijin, fanka da dai sauransu duk sai da wutar lantarki. Idan lokacin zafi ne gaba ɗaya zaka ji baka jin daɗi saboda me? Babu wuta da zaka sha iskan fanka ko AC. Haka zalika in babu wutar nan kallo da zai an ɗauke maka, ebe maka kewa shima zaka ji babu to zaka ga cewa gaba ɗaya ba ka jin daɗi. Haka zalika idan wayarka babu caji da zaka ɗan shiga kaɗan yi hira da mutane ko kaɗan yi wasu aikace aikace a cikin wayar in ba caji a rashin wutar lantarki duka zaka ji babu daɗi. Ko kwamfutar kace ita ma in babu aaa caji a rashin wutar lantarki duk zaka ji babu daɗi. To a duk lokacin da babu wutar lantarki, in dai ina da caji a waya nakan ɗauki wayata in ta amfani da shi. In lokacin zafi ne nakan fita waje in sha iska na rike wayata ina shan iska ina amfani da shi. In kuma lokacin sanyi ne sai in zauna a cikin gida in yi amfani da wayata in shishiga duk inda zan shiga. Wala'alla social media ne ko karanta labarai ne ko wani aiki da nake da shi da ban kammala ba a wurin aiki. Zan ɗauko wayata na yi ko in ɗauko kwamfutana na yi. Aaa sannan kuma idan babu wutar lantarki sai in ɗauko aaa wato lanta da na yi caji ake caji rechargeable kenan ko fitilata in kunna ta domin in ga haske in ci gaba da al'amurana. To a duk lokacin da babu wutar lantarki wannan abun da nake yi kenan.

To haƙori yana daga cikin abun da ake kula da shi saboda yana daga cikin tsafta goge shi. To nakan goge haƙorina a rana sau ɗaya, wani lokacin sau biyu. Ya danganta da irin yadda na ji yanayin bakina. Amma in dai na tashi da safe, duk tashi ne da safe, wannan wajibi ne sai na goge haƙorina sannan ma zan iya cin komai, zan iya jin bakina yana daɗi. To wani lokacin akwai yanayi da daddare in zan kwanta ina iya gogewa amma na fi goge haƙorina da safe. Idan na tashi to nakan goga haƙorana da safe domin sunce suyi wasai su in ji daɗinsu. To akasari dai nafi yi sau ɗaya. Wani lokacin nakan yi sau biyu inda nakan goga haƙorana.

Duk abun da za ka zauna ka ji ka samu natsuwa a kansu, to za a iya cewa suna da daɗi. To kujeruna zan iya cewa suna da daɗin zama, inda suna da laushi. Ba zama kawai nake a kansu ba, harkan ciya ma ina iya yi saboda suna da laushi. Zan kwanta zan ji daɗi, zan zauna zan ci daɗi. To adon haka zan iya cewa kujeruna suna da daɗi. Saboda in da ba su da daɗi, da dirdirin ne, suna da tauri, to ba zan ji daɗinsu ba. To don haka ne kujeruna suna da daɗin zama kuma suna da daɗin kwanciya.

To ya danganta domin shi yaji wani lokacin yana da matsala sai sa to dole idan zaka yi ma'amala da yaji ya danganta ne da me ma za ka yi amfani da yajin. Da daman abinci gaskiya ina son su da yaji saboda wani zubin yaji yana ƙara masu ɗanɗano. To sai yasa za ka ji bakinka kana jin daɗinsa in har akwai yaji. Abincin ma in bai cika daɗi ba kaɗan sa yaji za ka ji yaɗan yi maka daɗi. To kuma ni ina ma son yaji saboda ina son abinci masu yaji irin taliya da mai da yaji, shinkafa da mai da yaji, a kwada tuwo a sa mata mai da yaji, san- sannan gaɗan wake da mai da yaji, ah ɗan sululu da mai da yaji, fanke ma wannan ina cin shi da mai da yaji, waina ma ina cin shi da mai da yaji, alale da mai da yaji. To duk wani abu ina son yaji amma ba yaji wadda zai zamu na ya dame ni ba ko ya sa cikina yayi ta zafi saboda wani zubin idan yaji ya yi yawa ah zaka ji cikinka yana, yana zafi. To sai sa yaji ɗan daidai. Ina son abinci mai yaji saboda ina jin daɗinsa.

Wasanni kala kala ne. Akwai wasan ƙwallo, wato ta mola kenan. Akwai kuma wasan iyo na ruwa. Akwai wasan doki na tsere. Akwai wasan gudu wadda ake da ƙafa. Akwai wasan tsalle da sauran su. Didde ni a cikin wasanni na fi son yin wasan ƙwallo, ƙwallon ƙafa ba ƙwallon hannu ba ko ƙwallon kwando. Saboda shi nake yi. Na kuma fi jin daɗinsa saboda yanayin motsa jinin da jiga jinin da nake yi ta ƙwallon ƙafa ya sa na fi son shi. Dto duk a cikinsu na fi son wasan ƙwallo.

Akwai na alfarma, wuraren cin abinci suna da yawa. Akwai wuraren cin abinci na alfarma, akwai wuraren cin abinci na gargajiya, akwai wuraren cin abinci, ahhh, na maƙulashe da dai sauransu. Ni wurin cin abincin da na fi so shine na fi son wurin cin abincin safiya. Saboda gidan abincin safiya abincin gargajiya ake yi. Zaka samu tuwo, zaka samu cukwi, zaka samu ɓula, zaka samu fura da nono, ɗan wake, zaka samu waina, zaka samu alala da dai sauransu. Saboda ina son abincin gargajiya irin su burabisko, su biski, su danderu ga dai sunan kala-kala. To ni na fi son gidan abincin safiya. Dan nan ne nake zuwa in baza cikin inci abinci sosai.

Eh to tabarau abu ne wanda ake sanya shi, tana iya yiwuwa akwai tabarau wanda ake sanya shi domin, uh, gani da kyau ko gyara ido ko kuma ido na da matsala musamman wurin karatu ko amfani da kwamfuta ko amfani da waya da dai sauransu. Akwai kuma duka akan sanya tabarau domin kare rana ko kura da dai sauransu. Eh ina sanya tabarau musa-- musamman idan ma nahau abin hawa mashin ko kuma ina sanya da rana idan tayi zafi nakan sanya baƙi. Haka zalika kuma wani lokaci nakan sanya tabarau karatu saboda idan nakan ga idon yana ɗamin wani nauyi ko dishi-dishi toh shi yana taimaka mun. Nakan sanya tabarau in zan fita don kwalliya kuma nakan sanya shi domin iska idan zan hau mashin kuma nakan sanya shi idan zan yi karatu. Don haka ina sanya tabarau sosai.

Abincin gargajiya akasari abinci ne masu daɗi, masu mahimmanci, masu nagarta, masu kuma ƙara lafiya a jiki. Dayawan abincin gargajiya suna da matuƙar mahimmanci saboda ingancinsu a cikin rayuwa na yau da kullum. A cikin abincin gargajiya na fi son, ah, ɗan wake. Ina son shi sosai. Zan ce ma kusan kullum shi sai na ci shi. Baya ga ɗan wake kuma daga cikin abin gargajiya na kan so dambu ko brabisko ko pate wanda aka yi shi da dai tsaki. Shi ma ina son shi. A abincin gargajiya akwai tuwo wanda shi ma ina son shi. Amma dai a nan zan ce gaba ɗaya wanda na fi so ne abincin gargajiyan da ni na fi so, na fi son ɗan wake dan ina matuƙar son shi kuma ina jin daɗin cin shi a kowane lokaci. Don haka ɗan wake shine abincin gargajiya da na fi so a kan dukkan abincin gargajiya.